Kana tafiya da sauri? Ina tafiya da sauri idan ta kama. Idan tafiyan da sauri ya kama zan yi shi, idan kuma bai kama ba, zan yi tafiyana daki-daki. Amma idan ya kama mafi akasari ina yin tafiyana da sauri. Yin tafiya da sauri idan ya kama ai al'amari ne mai kyau. Da aka yi sauri ka je inda kake so. Amma gaskiya rashin tafiya da saurin ya fi kwanciyar hankali.